Kana musabaha da mutane? A susai ma kuwa. Ina musabaha da mutane kwarai da gaske. Duk lokacin da na haɗu da mutane musamman abokaina, na zo na same su a majalisa nakan miƙa musu hannu mu gaisa. Eh duk yawansu a gaggaisa ɗaya bayan ɗaya. Saboda aba ce mai kyau mu a tsarin tafiyar mu da addinin mu da al'adar mu. Duk inda aka hadu ana gaisawa a miƙa hannu a gaisa a musabaha musamman idan namiji ne. Yauwa idan kuma mace ce sai dai mi mata sallama kawai a gaisa.

Wane shago ka fi zuwa? Eh, na fi zuwa shagon abokina musamman idan da yamman ne haka. Ya dawo daga kasuwa nakan je na zauna miyi hira, mu tattauna abubuwa na rayuwa don in ze wuya ace rana ta gari ya waye, an wuni har zuwa dare ban je ba gaskiya da wahalar gaske. Idan ma kuma ban je yau ba, to gobe zan je.

Kana sanya agogo a hannu? Eh ina sakawa gaskiya amma ba sosai ba gaskiya. Tunda yanzu zamani yazo zaka ga ba'a fiye amfani da agogon hannu ba. Kasancewar waya ta zo duk ta karɓe abubuwa. Da wayakka za kaga za ka iya duba lokaci da, da dai sauransu. To kawai yanzu in ka ga na saka agogo sai dai na saka shi dan dai ado kawai. Amma yewanci ba wai dan duba lokaci ba.

Eh da safiya idan na farka, ina yin ƙoƙari in tashi in samu ne, alwala nai sallah. To daga nan idan aka yi sallah kuma sai mutum ya zo zan zo na wanke bakina, na kintsa sannan na karya. To bayan na karya kuma sai in shirya tafiya gurin aiki, tunda ni malamin makaranta ne. Daga nan sai in fito da sassafe da wuri in tafi aji, aje a fara aiki.

Yaya kake haɗuwa da abokan ciniki? Eh yadda muke haɗuwa da abokan ciniki, mostly muna haɗuwa da su ne ta hanyar abokan hulɗa, sannan kuma wasu muna haɗuwa da su ne a social media. Da haka muke haɗuwa da abokan kasuwanci, abokai na da kasuwanci. Wani idan yazo akwai ciniki da shi ya ji daɗi yakan iya directing ɗin wani shi ma yazo. Wasu ma idan an ɗora kayayyaki a yanar gizo gizo hanyar sadarwa suka gani su ma suna zuwa su nema akawo musu.

Wane kala ne launin labulen mu suke? Mai gaskiya labulen ɗakin mu a a maroon ne. Maroon kala ne haka, amma maroon ɗin ne ɗan haske haka, bai irin ciza da yawa ba. Sannan ƙofofi guda biyu aka saka, sai kuma tagogi guda uku.

Wane app nake amfani da shi don saƙonni? Gaskiya WhatsApp ne. Na fi amfani da WhatsApp don tura saƙonni. E, musamman ma saƙona, na nesa haka. Na nesa munfi amfani da WhatsApp saboda ba koda yaush za'a iya kira ba. Kamar daga wata ƙasa zuwa ƙasan ma kira baya yiwuwa. To amma in kasaka WhatsApp ɗin lafiya lafiya zaka tura saƙonka. Rubutu ne zaka tafa ko kuma a'a voice note zakayi ko kuma a'a wani zubin harkai ma video call.

Eh gaskiya sau ɗaya a sati haka. Eh ina wanke wa sau ɗaya a sati. To amma yanzu tunda wannan din abun da muke injin wankin yadan ba a ɗauko shi ba, toh kawai sai dai a sa hannu a wanke. Sau ɗaya haka a sati saboda in saka taru da yawa ai wahalan wanke wa za su dinga yi.

Kana iya amfani da kwamfuta? A'a sosai ma kuwa, sosai kuwa. Ana amfani da ita abubuwa da yawa, abubuwa da dama. Nakan yi amfani da ita don gudanar da harkokina na rayuwa, sannan wanizubin ma zan iya amfani da ita domin samarwa da yatsa ilimi, yanzu kuma kawai don nishaɗi. Don kunna bidiyo kaɗan-kalla ko wani abu. Sannan ana amfani da ita wurin ajiye documents.